Ina ni ke cin abinci a wurin aiki? Ah, wanga tambaya. Mm, abin da nake cin abinci a wajen aiki. Na m- a wajen akwai wajaje da nake cin abinci. Wajajen da nake cin abinci a kan a wajen aikin mu suna da yawa. Wajajen kaman ɗaya akwai wata mata da take sayar da abinci, ah, gaban wajen aikin mu kuma akwai wani kuma da take sayar da abinci, eh, yana ɗan da nisa da, da wajen aikina. Amma dai kuma akwai wani da yake wata da take sayar da abinci a cikin, eh, complex ɗin wajen aikina. Da su ogannin mu suka amsa wai mu ta siyan abinci a wajen ta. Kuma muna kan saye amma dai abun da yake sa, eh, mutane suke da yawa kuma abincin da muke saye yake abun gashi ne wai sun iya abinci ba, ba dukansu suka iya suka iya abinci mai daɗi ba sosai. Na ɗaya da yake da take abinci a can company ɗin mu ta, ta iya abinci kuma abincin ta na da daɗi amma dai yayi kaɗan. Yayi ƙarami, abincin yayi ƙarami. Shi yasa muke zuwa muke hitowa mu ci abinci a wajen da wadda take a ƙasa. Shi yana da daɗi shi. Amma dud daɗin sa, ai bai kai wadda yake can ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa na, ayy, gidan aikin wajen aikin ɗina. Zai mu je har can ƙasa ƙasa ƙasan zai mu je mu ci mu, mu sayi abinci saboda mu ci mu ma mu ji daɗi. Hankalin mu ya kwance ya, ya zama a kwance. Abin da yake sa muke cin abinci a wajen, ah, a wajen kenan ba wai wani waje ba ne. Ba wai saboda wani abu ba ne. Kuma ga shi, muta wa'insu mutane sun, suna hwadi wai, ah, su wa'inda suke ɗan suke yi aiki ɗin na suke, eh, sayar da abinci ɗin kaman suna, suna sun yi kaman, eh, me maza zan kira shi? Kaman sun yi, eh, sun kira babbunan mutane sun ba su magani yauwa sun yi magani ba maganin tsoro ba ne fa kuma ba maganin wani ƙomi ba ne. Amma dai maganin su ka yi shine maganin wai su ta gan mutane, mutane su ta zuwa a shagon su suta yin aiki. Kasan abun da suke yake nan. Amma dai shi, eh, abun, abun da ake yi kenan so ba wai abu bane. Kuma ga shi, eh, abinci, abinci, abinci ɗin su yana daban daban ne. Abincin daban daban suke. Amma dai duk wadda yake kuma akwai wa'insu, eh, basu su kan so su, su ci miya da yake da dankwasu da yawa. Kuma ga su wa'insu in miyan ka beda tankwa ba za su iya cin shi ba. Haka nan ne duniyan ga yake. In ka ci, eh, abun da kake so ni ba, ba na so. Abun da ba na so kai kake so. Abun da, abun da yake, eh, yake a cikin rayuwan kake nan. Amma dai in na san abun da ka ba ka so kuma kai ma ka san abun da ba na so ka lura muka lura da juna za'a yi kowa zai san wai a ko za ka yi abun da zai shafeni zai man zai sa inji haushi. Abun da za ka ce zai, zai je ƙasa ba wai abun mun ga bane. Shiyasa ka gan kuka gan wai akwai wa'insu mutane da yawa da suke, suke abunga Abun, abun dai hwaru kenan to za, za mu ƙara yin magana akan wani, wani topic kuma zan, zan dawo yanzu.

Yaushe nake zuwa kasuwa? A, lokacin da nake zuwa kasuwa. Nakan zuwa, nakan, a nakan zuwa kasuwa kaman, ah, kaman kwana uku, kwana uku uku nake zuwa kasuwa saboda ba wai ina da kuɗi da yawa ba ne kuma yanda nake sayan abun kaman cehfanai. Ce fanai nake zuwa kasuwa in sai kaman atta, sai tumatur, na sai, albasa, su tankwa, su, kaman man ja, man kaɗai, man jadda da su, maggi da gishiri nake zuwa sai a can kasuwa. Ba wai nakan zuwa kasuwa in sayi riga, takalma ko ko in sayi ko wane abubuwa, bancin haka na. Abinci nake zuwa kasuwa in sayi. Kuma abinda yake sa nake zuwa kasuwa, kamin in saye su shine wai a gida, a, a yanda ake saida, yanda suke yin kasuwancinsu a gida, ba daidai ba ne da yanda suke yin kasuwanci ɗinsu a can, a can kasuwa. A kasuwa suna, suna kan, a kasuwa suna, suna, suna abansu me yanda e kamata su tayi ne. Kuma a kasuwa, a, abinda suke yi shine su, kuɗin ana saida kaman, atta, kaman tankwa ana saida shi kaman, na ɗari uku. A ce ɗari biyar na sayi a gida a koko a can unguwar mu. Na sayi na, eh, atta na ɗari biyar a unguwar mu. Na je attar ɗari biyar nan na je, ehm, na je, na zance ma na je kasuwa. Zan iya gan ɗari biyar nan. Ana iya sayi mani shi a kasuwa a ce wai in kawo ɗari biyu. Duka duka da atta, da tumatur, da kome da kome. Kasan ya fi da in sayi a, a, a nan, unguwar mu, zai dai in je kasuwa. Kuma kasuwa ba wai wani babban nisani yake da shiga da nake, nake tsayawa. Bai da, in tek da ƙafa ne, abinda za a yi bai zai kai minti talatin ba har in kai kasuwa. Kuma in dai mota ne ko ko kurɓe ko ku, achaɓa. Min kwata kwata minti uku, eh, minti biyar ko goma. Tsakanin minti biyar ko goma na riga na kai can kasuwa. Kuma ya fii, ya fi mini in yi amfani da, in je can kuma in na je kasuwa na iya gan abu, abunda bamma sa zuciya wai zan sai ba. Na iya in gan shi kuma dai zai yi ma mani amfani dai in saye shi. Ni karan kai na dai. Na fi son karan kai na wallahi na fi son in je kasuwa, in je kasuwa kuma, a kasuwa, kasuwa na ma na, na je kasuwa shekaran jiya. Na zan je kasuwa gobe. Ba wai saboda abu wani abu ba ne. Ba wai saboda ba wai in ɗauki, ko ko in yi talla, ko ko in siye, in saida wani nuni. Amma dai saboda in siye kome da kome nake so in yi amfani da shi. Kuma kuɗin da, kuɗin da zan yi amfani, kuɗin da zai kai, zai, zai, yayi kamata in kashe a gida bai zai kai kuɗin da zan kashe ba. Abinda ya sa nake amfani, nake zuwa can, nake zuwa har, eh, abin gani ke nan. In je can kasuwa, in je in sayi cefane saboda ni kaɗai ne nake ci. Zai dai kuma in zan ci, in ci abin, abin da yake da kyau mana. Abin da ya sa nake yin cefane da kaina a can kuma in je kasuwa in yi cefane na in dawo.